A lokacin da ruwa ke zuwa gaskiya ina yin addu'o'i da sallah ko ina tasbihi ina istigfari a yayin da ruwa yake sauƙa kenan.